Ga yadda muke sadarwa a wurin aiki cikin tsari da ladabi. Sadarwa ta hukuma. Muna amfani da rubututtukan wasiƙu, memos, minute da kuma circulars don umurni da bayanai masu muhimmanci. Duk wani saƙo yana bi ta silsilar umarni domin kauce wa rikice-rikice. Ana rubutu, rahotanni, asari a taƙaice kuma bisa ƙa'ida. Taro. Ana yin taro na safiya kakan aiki musamman ga jami'an da za su tafi filin aiki. A taro, kowa na da damar yin magana cikin mutunci da girmamawa amma bisa matsayi. Ana fayace abin da ake so da rawar da kowane jami'i zai taka. Sadarwa kai tsaye. Idan abu ne mai gaggawa to buƙatar fahimta mai kyau, muna yin magana kai tsaye. Wannan yana rage kuskure kuma yana ƙara fahimta tsakanin jami'ai. Ana amfani.